To, yanayin ɗakin da bai wuce ace ko ka samu very cool environment ba, eh, kamar dai akwai sanyi Sanyi a ɗakin. Shikenan. Saboda zafi ai ba abokin ɗan adam ba ne, so indai ɗakin akwai sanyi sanyi shikenan babu wani abu.

Eh sosai, saboda ni mutum ne mai yawan amfani da kwamfuta sosai. Asali ma na fi amfani da kwamfuta in dai ina gida ko wurin aiki a kan yadda nake amfani da waya. Saboda saukin ayyuka, so ina sabuntawa.

Menene pikici kuma? Menene pikicin tufafi? Tambayoyin ku ni wallahi sai a hankali. Tambayoyin ku sai dai godiya in ba haka ba wasu tambayoyin naku ba za su ansu ba. Menene pikicin tufafi? Ku neme mu, mu, mu, mu rubuta muku tambayoyin Hausa.

To yana wuya ma ya wuce sau ɗaya a rana, saboda ni ba na mace bane so ina, ina magana da ma da kallon madubi. Hm, ni ba na mace bane. So ba cika kallon madubi nake yi ba. Hm haka. Mata su aka sani da yawan kallon madubi.

Ice cream da nafi so shine vanilla flavor. Ina son vanilla flavor sosai, sosai sosai. Ni bari son wasa ba. Ina son vanilla flavor sosai. Na fi son shaƙan ko wani irin ɗanɗanon ice cream.

Eh, dai yake akwai zakaru da yawa a gidan. Ai, dole inji kukan zakara. Muna jin kukan zakara sosai gaske kuwa, saboda akwai su a gidan. So wannan haka yake akwai zakaru kuma muna jin kukansu. Hasali maga ɗaya yana kuka a baya na. Ya kai maka ɗan ji ka ɗanɗana ke nan.

To ai, ba za ka tambayi manomi ba. Wananan tambayan gani manomi ne, so ka ga shuke-shuke, abu ne da yake kamar dole. Ba irin abubuwan da bana shukawa. A salima ni gidana akwai garden kuma sannan akwai backyard don noma ake yi kuma sannan akwai filin noma a gaba na noman hatsi kenan. So tsire-tsire da sauransu ba ƙaramin shuka su nake yi ba. Eh, ba wanda babu anan. Ko wanne mu na yi, in dai har maganan shuka ne.

So dariya shi dai kam duk wani abubuwan wasannin barkwanci da sauransu ai suna sa mutum dariya. Eh, dariya kam ni mutum ne ma asali da nake dariya sosai saboda wasu maganganun da ba za su sa wasu dariya ba, wani sai su sa ni dariya dan na da saurin dariya kam. So abubuwan da suke sa ni dariya ba wani wuyan gani suke da shi ba.

Ina cin salatin mana sosai sosai ma. Sai dai shi kuma wani abu da na lura da salati. In ka ci shi yana sa, eh, ciki yayi ruwa ruwa, yana tsinke ciki kenan. Eh, salat na ɓata ciki idan aka ci shi yayi yawa. Musamman kamar ni dai, in dai na ci shi da yawa sai cikina ya tsinke. So ana, bi ana ci, ana duba yawan cin saboda a zauna lafiya.

Eh, ina rike lema. Ina amfani da rigan ruwa, ina amfani da su duka kuma ina rike lema. Saboda shi ruwa idan ya dake ni, ya wuce sau ɗaya sau biyu sai sanyi ya kama mutum sosai. Ba ma wai muna sanyi ba, sanyi na gidi. So dole mutum ya bi a hankali.

Mai ya danganci da lokacin da kake da shi ka yi rubutu. Idan rubutu ne da ba sauri sai ka ɗauki lokacin ka, ka, ka rubuta amma idan rubutu ne da ake buƙatar sauri gaskiya ina da sauri. Ina typing da sauri kuma in rubutu da biro ne ina sauri. Idan Hasan limani ta bari dai in yi shuru kar ace magana ya naso ya zama baki amma in dai saurin typing ne kam dallai akwai sha'awurin nan.

Ina amfani da ajiya mana sosan gaske saboda shima yana da irin nashi tsaran sosai. Saboda Indai har ka na da authenticators da, umm, hanyar tsara ajiyan ka sosai a yanar gizo. To ka ga kuma ai amfanin ajiya shine ka san yana tsare, yana tsare. Eh ba ka da fargaban ko wani abu zai same shi ko za ka rasa.

Yanzu ake cewa ana, gari dai ake cewa ana zuba da hawaye. Albasa da ya shiga ido kuma akwai hawaye wannan, kamar abu ne da dole zai fita. Man maganan kuka kuma sai ka cewa wanda aka daka. Hawaye na zuba indai yanka albasan yana da yawa ko kuma ya shiga ido. Kuma in bai shiga ido ba, ai ka yanka albasanka babu, babu wannan hawayen kam.